Yaya kake magance damuwa a aiki? To a yanzu dai zan yi, zan yi bayani a kan yadda nake magance damuwa a wurin aiki ko jin tsoro ko gajiya ko damuwa wanda yake zuwa sa, saboda ayyuka, lokaci mai ƙarfi ko matsaloli tare da abokan aiki. Damuwa ba ta da da kyau idan ta tsananta. Tana iya haifar da ciwon kai, rashin bacci ko ma rage aiki. Amma akwai hanyoyi masu sauƙi da zan iya yi dan mu don iya sarrafa ta. A cikin, a cikin hanya mafi sauƙi ma kuwa. To manyan hanyoyi dai wanda nake bi wurin magance damuwa a aiki. To na farko, hutu mai, mai ƙanƙanta a rana. Eee, ina zuwa ɗan hutu hakan nan. Nakan ɗauki aƙalla kamar minti biyar don numfashi mai zurfi ko motsa jiki mai sauƙi kamar, ee, da, da ko motsa wuya na ma ko motsa ƙafa haka. Misali idan na ji damuwa saboda email masu yawa, ee nakan iya tashi na yi numfashi mai zurfi haka nan. To sannan kuma akwai tsara lokaci da fifiko. Wato idan, ee nakan rubuta abubuwan da za, zan iya yi a rana. Eeee, na fara da manyan abubuwa kafin ƙanana. Kada na yi tunanin kome a lokaci ɗaya. Misali, ee, jerin ayyuka na safe. In na kammala manyan ayyuka kafin rana. Eeee, zuwa rana tsakaka nakan iya jin daɗi domin samun wannan nasara da na yi. Sannan kuma nakan iya motsa jiki da safiya ko kuma irin mai sauƙi hakan nan. Ko da aƙalla na minti goma zuwa minti sha biyar na tafiya a filin aiki ko kuma motsa jiki a gida bayan aiki yana taimakawa sosai. Motsa jikin yana fitar da wato akwai abin da muke ce wa endorphins ko kuma hormon na farin ciki. Wato wani sinadari wanda yake sa mutum farin ciki idan lokacin da yayi wannan tafiya. To, aa idan na, ɗanyi wannan tafiya mai ɗan sauri-sauri a filin aiki ko kuma wurin shaƙatawa ko kuma ofishin mu haka to shi ma yakan taimaka min sosai. Sannan kuma nakan yi magana da abokai ko kuma abokan aiki. Eeee, nakan faɗa wa wani abin da ke damu na a wurin acin abokan aikina ko kuma abokiyar tarayyata wato matata ko kuma shugaban aikinmu wanda nake ganin na aminta da shi domin in nemi shawarwari yanda zan warware wannan matsala. Sannan kuma ina yin barci mai kyau da cin abinci mai gina jiki. To shi ma wannan tabbas ina yin barci aƙalla awa bakwai zuwa takwas domin na ji masana sunce yana rage damuwa sosai. Sannan kuma ina iya cin abinci mai gina jiki, mai gina jiki kamar ƴaƴan itatuwa, irin kayan lambu da ruwa mai tsafta. Hakan nan, ee da kuma dai sauran abubuwa da ba za a rasa ba. Masannan nakan yi tunani mai kyau ko addu'a. Eeee, aa na kuma yi tawakkali da duk abin da ya faru a rayuwa. To wannan fa su kenan a taƙaice kenan irin hanyoyin da nake bi domin magance damuwa a wurin aiki.

Wanda app kake amfani da shi don saƙonni? To, a Najeriya musamman ma a Abuja wannan tambaya tana da muhimmanci saboda ina amfani da app daban daban don sadar da abokai, sadarwa da abokai, iyali, abokan aiki ko kasuwanci. A yau zan bayyana muku app ɗin da na nake amfani da shi sosai, dalilinsa da kuma wasu da nake amfani da su lokaci zuwa lokaci. Nan ba da daɗewa ba in sha Allahu. To, da farko dai babban app da nake amfani da shi shine WhatsApp. Dalili mai yawa ne ga sunan kuma zan bayyana muku kamar haka. Yawan amfani a Najeriya. A cewar bayanai na yanzu dubu biyu da biyar zuwa da shida sama da kashi casa'in da biyar na masu amfani da internet a Najeriya suna amfani da WhatsApp ne. Shine mafi shahara don saƙonni a ƙasarmu fiye da Telegram, Facebook Messenger da Snapchat. Sauƙin amfani da abubuwa masu yawa. Ina iya aika rubutu, hotuna, bidiyo, voice note da kuma kiran bidiyo kyauta idan akwai intanet. Misali, idan ina Abuja kuma ina magana da abokina a Lagos ko Kano ko taraba haka, WhatsApp app yana sa mu ji kamar muna kusa da juna. Kasuwanci, abun uku kasuwancin da aiki. Yawan mutane a Abuja suna amfani da WhatsApp don kasuwanci sai da sayarwa, raba kayan aiki ko tattaunawa da abokan ciniki. Ina da WhatsApp business don raba kasuwanci na kuma yana da status da na channels da na raba labarai da sauƙi. Tsaro da sauƙi, yana da end to end encryption. Don haka saƙonnin suna tsaro, suna da tsaro kuma yana aiki da kyau ko da internet bata da sauri sosai. WhatsApp, mm nake amfani, WhatsApp ɗin da nake amfani da shi lokaci zuwa lokaci to shine. Sannan kuma ina amfani da Telegram. Ina amfani da Telegram da shi shi ma idan ina buƙatar raba manyan fayiloli har zuwa two gigg ko shiga manyan gudus masu muhimmanci kamar na labarai ko ilimi. Yana da sauri kuma yana da channels masu kyau. Sai kuma Facebook Messenger. Idan abokina ko abokin kasuwancina yana amfani da shi kawai ina sauya zuwa shi amma bashi da yawan kamar WhatsApp a nan gaskiya a nan ƙasarmu ta Najeriya kuma musamman ma a Abuja. Sai kuma akwai Signal. Idan ina son tsaro sosai musamman saƙonni masu muhimmanci ina amfani da shi amma bashi, bashi da yawan mutane a Najeriya shi app na Signal. Misali nagaske, a safe ina amfani da WhatsApp don tattaunawa da iyali ko abokin aiki da rana idan akwai manyan fayiloli na kasuwanci ina iya sau sauya zuwa Telegram. Da yamma idan ina son kallon bidiyo tare da abokina to nakan iya sauyawa WhatsApp yana da kyau don yin bidiyo call sai muyi bidiyo call da shi muna kuma yin bayanai na wasannin kallon ƙwallon ƙafa da muke kallo. A karshe a takaice dai WhatsApp shine babban app ɗin da nake amfani da shi don saƙonni saboda shine mafi shahara, mafi sauƙi, mafi tsaro kuma yana da kuma ya dace da rayuwar mu a nan Najeriya. To wannan shine irin bayanin da zan yi ke nan takaice.

To wannan tambaya ce mai kyau, wa yake ƙarfafa min baya? To, wa yake ƙarfafa min ba-- wa ke ba ni ƙarfi ko kuzari a rayuwa ta ke? Idan na fahimta ko. To yau zan yi muku bayani kan wannan tambaya wanda ke nuna wane mutum ne yake ba ni ƙarfin, ƙarfin gwiwa ko kuzari da goyon baya a rayuwata ta yau da kullum. Wannan mutumin yana taimaka min domin ci gaba, kada in gaji kuma in ci gaba da ƙoƙarin musamman a lokacin wahala. A cikin mintuna ƴan ƙalilan nan dai zuwa minti biyar Allah da zan muku bayanin wanene wannan mutumin, dalili da kuma yadda yake ta, yake da tasiri, yake min tasiri a rayuwa. To manyan abubuwan bayanin da zan muku da shi ne mutumin da yake ƙarfafa min, baya shi na farko mahaifiyata. Babban mutumiyar da take ƙarfafa min baya ita ce mahaifiyata. Ta kasance tushen ƙarfin na tun daga yaro har yanzu. Misali, ta haye aiki sosai don raino na duk da wahala kuma ba ta taɓa gajiya ba. Wannan ya koya min cewa ƙoƙari da haƙuri sun kawo nasara. Na biyu kuma dalilin da ya sa, dalilin da ya sa take ƙarfafa min baya, ta kasance mai haƙuri da farin ciki ko da a lokacin matsala. Idan na ji damuwa ko na kasa yin wani abu, ta ce mun ka ji daɗi ko mai zai wuce. Ka ci gaba da ƙoƙari. Misali, lokacin da na kasa samun aiki na farko a Abuja ta yi min magana da kyau. Ta ba ni, eh, ta ba ni ƙarfin gwiwa don ci gaba da neman aiki har na samu. Yadda take tasiri, take min tasiri a wurin aiki. Saboda ita na koyi cewa aiki ba abu bane mai sauƙi ba amma dole mu yi shi da ƙoƙari. A ofishin idan aiki ya yi yawa ko matsala ta taso na tuna da ita sai nakan ji ƙarfin gwiwa don ganin gamashi. Misali a lokacin da muke da deadline mai ƙarfi, na yi tunanin yadda take yin ayyuka da yawa a gida sai na ƙara ƙoƙari don in nuna, don in nuna iyani ma. Wasu mutane kuwa, wasu mutanen kuwa abubuwa da ke taimakawa shine ba ita kaɗai ba, mahaifina ma yana da, yana ba ni shawara mai kyau. Kuma wasu abokan aiki masu kyau suna ƙarfafa mini gwiwa, suna goya min baya ta hanyar bani shawari masu kyau. Wasu mutanen ma na tarihi kamar irin su Nelson Mandela su Malam Ali Ɗangote suna ba ni misali kan yadda ake ci gaba duk da wahala. Misali idan na gaji na karanta labarin su ko na ji maganarsu sai na ji kuzari. Na biyar kuma yadda wannan ƙarfafa ta, ta taimaka mini a rayuwa ya sa na sani in kasance, ya sa na kasance ni mai haƙuri ne, mai ƙoƙari kuma nakan ji daɗi da abin da nake yi. Ba na son in gaji saboda in har, saboda in har na ce na gaji to fa nasara ba za ta zo ba. To wannan shi ya sa nake da yiwa yayi tasiri a rayuwata sosai. Misali a rayuwa ta yau da kullum a Abuja lokacin da cunkoso ko matsalar abinci mai tsada ke damu na, na kan tuna da su sai na ji ƙarfin don ci gaba. Sannan kuma shawara ga wasu masu ƙarfafa, da mun ƙarfafa, ka nemo mutum ko abu da zai ba ka ƙarfin gwiwa ko iyali ko abokai ko malami ko littafi ko abu dai da zai ƙarfafa ma gwiwa duk lokacin da kake gudanar da wani aiki to wannan sune matakai da za ka bi.

Tambaya mai kyau ce wannan. Ina iya rera waƙa? A yau zan yi muku bayani akan wannan tambaya wanda ke nuna cewa ina iya rera waƙa ko ba ni da sha'awar waƙa. Waƙa tana da muhimmanci a rayuwa, tana sa zuciya ta ji daɗi, tana rage damuwa kuma tana nuna ƙwarewa. Ina son rera waƙa musamman a lokacin da nake farin ciki ko lokacin da nake buƙatar ƙarfin gwiwa. A cikin mintuna 'yan kaɗan da wanda ba su wuce minti daya zuwa biyar ba, zan bayyana yadda nake rera waƙa, irin waƙar da na fi so da kuma dalilai da ya sa na fi son wannan waƙa. Na farko, ina iya, eh, ina iya rera waƙa sosai ko da ba ni da murya ta ƙwararru, ta ƙwararru ba amma ina jin daɗi da shi. Ina rerawa a gida, a cikin mota ko ma ina wurin aiki lokacin da nake jin daɗi. Misali, idan na ji farin ciki bayan nasara a aiki a Abuja, nakan fara rera waƙa don nuna godiya. Na biyu kuma irin waƙar da na fi so na rera, na fi son rera waƙar Hausa Praise song ko waƙoƙin gospel na Hausa wani lokacin ko waƙoƙin fiyayyen halitta saboda su ba ni da ƙarfin da natsuwa. Misali ina son waƙoƙin kamar, eh, wannan na Father Bige da kuma waƙoƙi irin abin da ya shafe ɗan Dogarai. Waɗannan suna sa ni na ji cewa komai yana da kyau. Eh, sannan kuma uku dalilin ma da ya sa nake son rera waƙa. Waƙa tana taimaka mini don magance damuwa a wurin aiki. Idan na ji gajiya ko na ji matsala to nakan rera waƙa. Tana sa ni na ji daɗi nan da nan. Haka kuma yana nuna cewa yana da sha'awar abubuwa masu kyau a rayuwa. Misali, a lokacin da nake tafiya zuwa ofis a Cunkoso irin namu na Abuja, nakan rera waƙa a baya don rage damuwa. Yadda nake rerawa a rayuwa ta taɓa da kullum. Ina rera waƙa a lokacin da nake, eh, daɗi tare da iyali ko abokai. Misali, a lokacin biki ko lokacin Sallah ba na rerawa a fili sosai amma idan aka tambaya ina rera ɗan, ɗan kaɗan. Hakan kuma a wasu lokuta ina iya rera waƙoƙin su a Dogon Jaro ko a Ligi ta duk dai duk da shaɗe-shaɗi. Matsaloli ko abin da ke hana ni rera waƙa sosai bani da lokaci mai yawa don yin rihazol kuma murya ta ba ta da ƙwararru, ba ta ƙwararru ba ce kamar, eh, irin ƙwararrun mawaƙa. Hakan na amma ba hakan ke hana ni ba rerawan don jin daɗi. Ba don gasa nakan rera waƙa ba. Misali, idan aka yi min tambaya a wurin aiki ina iya rera waƙa ɗan kaɗan don nuna cewa eh ina iya. Shawara ga wasu kan rera waƙa. Idan kana son rera waƙa, fara da waƙoƙin da ka fi so. Rera, ka rera su duk lokacin da ka ji kana jin daɗi. Ba dole ba ne wai ka zama ƙwararre. Abin da ya fi muhimmanci shine jin daɗi. Eh, ka iya farawa da irin waƙoƙin fiyayyen halitta wato waƙoƙin yabon Manzon Allah Sallallahu alaihi Wasallam da na al'ajinansa. A ƙarshe dai, tare, tare da ɗan rera waƙa a taƙaice, eh, na iya rera waƙa kuma ina son shi sosai sosai ma kuwa. Yana ba ni farin ciki, yana ƙarfafa min gwiwa, yana ba ni natsuwa da nishaɗi a yau da kullum. Don nuna muku wannan zan iya rera wani ɗan yanki kaɗan daga cikin irin waƙoƙi da na iya. Yau ne rana da farin ciki tafiyar yan halitta annabi Muhammadu to wannan shine, sai an ji mu.

Ah tambaya mai kyau ce wannan yaya wurin aikinmu yake. Wurin aiki to a yau zan yi muku bayani akan wurin aikina na Abuja yadda yake, abubuwan da ke ciki da kuma yadda ake taimaka min a wurin aiki da kuma farin cikin da nake samu. Wurin aiki yana da muhimmanci saboda yana da shafar eh yadda mutum ke ji da aiki, haɗin kai tare da abokan aiki da kuma eh nasara. Sannan a Abuja yawancin ofishin suna da kyau suna da tsari amma akwai abubuwa na mus da kuma abubuwa na musamman. A cikin in mintuna dai wan da kuka tsara zuwa minti biyar in Allah ya yarda zan muku bayanin komai da komai. Na farko dai wurin da yake wato location kenan ko wurin aikina yana can a Central District Area, eh Central Business District kenan ko ko kuma muce maitama Wuse Access a Abuja. Wuri ne mai kyau, tsari da ke wayen manyan tituna kamar Ahmadu Bello Way ko Constitutional Avenue. Ofishin yana cikin ginin mai hawa da yawa kamar hawa bakwai zuwa goma sha biyu haka tare da kyawawan lambobin shiga da tsaro mai kyau wato CCTV camera da kuma security guard. Misali idan ka zo da safe kana iya ganin kyawun ginin da haske na fitilu. Na biyu kuma tsarin ciki da kayan aiki wato interior da kuma facilities. Ofishin yana da kyau da na zamani ne. Akwai ergonomic chairs da tebura masu kyau, high speed Wi-Fi da central air conditioning don rage zafi da cunkoso na Abuja. Akwai kitchen tare da ruwa mai tsabta. Akwai microwave da fridge don ma'aikata sun iya cin abinci. Misali akwai breakout areas ko lounge don hutu ko tattaunawa masu sauƙi tare da abokan aiki. Nawa kuma wurin aikina na mutum wurin aiki na mutum wato workstation da layout. Muna da open plan office tare da cubicic eh cubicicles ko hotdesks don haɗin kai amma akwai focus room ko quiet zone don aiki mai zurfi ba tare da hayaniya ba. Akwai meeting rooms masu kayan aiki, bidiyo zoom ko kuma team don tattaunawa da abokan ciniki ko wasu abokan aiki na nesa. Misali ina son wannan tsarin saboda yana samun mu iya yin magana da sauri ba tare da motsa jiki ba. Sannan a bu na hudu kuma tsaro da tsabta wato security and cleanliness. Tsaro yana da kyau sosai. Akwai checks a ƙofar, parking mai tsaro da cleaning service kullum. Wurin yana da tsabta koyaushe wanda ke taimaka mu ji daɗi da lafiya. Misali a lokacin damuna ba ma jin matsalar ruwa ko datti saboda tsarin ginin yana da kyau. A bu na biyar kuma abubuwan da ke sa farin ciki wato positive aspect. Akwai natural light daga manyan tagogi. Akwai green plant a cikin a ciki don sa wurin ya ya ji kamar gida da kuma abokan aikin masu kyau da suke taimakawa juna. Wasu ofisoshin suna da gym ko cafeteria a ƙasa. Misali idan ka jiga jiya kana iya tafiya zuwa balcony ko lounge don jin daɗi da kuma shan iska. A bu na shida matsaloli ko abin da ke buƙatar gyara. A Abuja cunkoso na hanyar yana sa zuwa wurin aiki yaɗau lokaci mai tsawo. Kuma wani lokacin power outage yana faruwa amma muna da generator mai kyau. Haka kuma lokacin zafi mai yawa muna sa air condition wato AC yana taimakawa sosai. To wannan dai iya bayanin da zan iya yi ke nan yanda wurin aikinmu yake.

Kana biyan kuɗi ta waya? Eh, na ji daɗin wannan tambayar da aka min. Eh to, na gode Allah ina iya biyan kuɗi, duk kuɗin wata-wata da na kyauta kuma a kan lokaci. Tunda na fara aiki na farko, na koyi yadda ake sarrafa kuɗi ta hanyar tsari mai sauƙi amma mai ƙarfi. Da zaran albashi ya shiga, ina rarraba shi ne nan da nan bisa abubuwan da suka fi muhimmanci. Na fara da ba da kuɗin haya ko kuɗin gida, su wutar lantarki, ruwan sha da kuma ruwan wanka da wanki. Tunda ba ruwan sha na ba da shi nake wanka da wanki. Eh, ruwan bohol da shi ake wanka da wanki na sha kuma ana siyo bottle wata ko fiya wata na sacet. Da kuma kuɗin intanet waɗannan abubuwan na farko da ba za a iya jinkirta su ba. So, sannan ina ware kashi na abinci da sufuri na wata guda. Saboda zuwa wurin aikin dole sai an hau abin hawa ake zuwa to ina ware masa kuɗin shi. Sannan kuma ina ware kuɗin cin abinci na wurin aiki shima. Ina kuma ware kashi goma zuwa ashirin da biyar ko fi, idan albashin yayi kyau don ajiya ko emergency a banki ko in sashi a hannun jari mai sauƙi kamar treasury da shauran su. Sauran kuma don tallafi ga iyali ko 'yan uwa idan akwai bukata da kuma ɗan abin da jin daɗi don da ba za a rasa ba dai na rayuwa. Wannan tsari ya sa ni, kada na taɓa samun matsala ta jinkirta biyan kuɗi ko amma barin bashin kati ko wutar lantarki. A baya-bayan nan kuma na sami dama na rage wasu kashe kuɗin marasa muhimmanci kamar su cin abinci a waje da yawa ko sayan abubuwa ba bisa shiri ba. Don haka na fi samun abin ajiya fiye da da. A takaice ina jin daɗi sosai cewa ina iya biyan kuɗi ta hanyar waya ba tare da damuwa ba. Kuma wannan ya sa ni mai hankali ne game da kuɗi. Ina ganin shi a matsayin wata hanya ce kuma alhaki ne da ke taimaka min wajen ci gaba a rayuwa. Kuma ina fatan in ci gaba da wannan tsari yayin da nake aiki a wannan ma'aikatata mai albarka, mai kyau da kuma son cigaba. Domin in samu ƙarin cigaba a nan gaba. So, eh to a takaice dai ina iya biyan kuɗi, ina iya biyan duk kuɗina ta waya a kan lokaci. Ina da tsari, na rarraba albashina da zaran ya shiga. Ina ba da kuɗi muhimman abubuwa da ajiya. Don haka ba na taɓa samun matsala ko kaɗan ta abin da ya shafi kuɗi. Ina iya biyan kuɗi ta waya da kyau saboda ina sarrafa albashina da tsari. Na koyi ba da kuɗi don abubuwan yau da kullum, tallafi ga iyali, ga ajiya da kuma tallafi ga abokai. Don haka ina jin daɗi da ƙwanciyan hankali na kuɗi. Muhimmin abubuwa da kada a manta da su. Na ji daɗi da gaske da wannan tambayar da aka yi saboda ya ƙara tuna min irin farin cikin da na shiga sakamakon samun dama na iya tura kuɗi ta waya. To na gode iya bayanin da zan yi ke nan akan wannan tambayar da aka yi mini.

Yaya unguwarku take? To, unguwar da muke zaune ayanzu tana da kyau sosai kuma ina jin daɗi da ita sosai matuka. Muna zaune a unguwarmu wato unguwar Fair Locos wacce take yanma da state Locos wanda shine wuri mai kwanciyar hankali da kyakykyawan tsaro idan aka kwatanta da wasu wurare na cikin birnin. Abubuwan da na fi so a unguwar, mutane suna da kyau, suna jin daɗi juna kuma akwai kyakykyawar al'ada ta taimakon juna lokacin bukata. Akwai manyan hanyoyi masu kyau, wutar lantarki takan, eh, wutar lantarki takan tafi kyau fiye da dama kuma akwai manyan shaguna da kasuwanni kusa da kusa. Don haka ba ma ma bukata wai mu tafi can nesa don siyan abinci ko wasu abubuwan buƙatan yau da kullum. Muna da shaguna a nan unguwarta mu. Yara suna zuwa makarantarsu masu kyau a kusa. Ba sai sun je nesa ba, Balantane yanzu yanda ake fama da matsalar tsaro, yaro inya je nesa hankalin ka ba zai taɓa kwanciya ba har sai ya dawo gida. Kuma akwai wuraren wasanni ko filin wasa da ke taimakawa yara su yi motsa jiki duk de a nan unguwar. Tsaro yana da kyau. Akwai 'yan sanda da ke yin sintiri kuma ba ma ma taɓa samun matsala mai yawa na satar fashi ko rikici saboda akwai jami'an tsaro suna sintiri. Kokuma sannan bamu da ɓata gari sosai a cikin wannan unguwar mu. Ba za mu ce kome, ba za mu ce kome cikakke ba. Akwai wasu ƙananan matsaloli dai kamar ruwan sama lokacin damuna. Wani lokaci yana haifar da ruwa a hanya amma mun koyi jurewa kuma gwamnati da al'umma suna ƙoƙarin gyara abubuwa a hankali. Don an ce wai ko in dambu ya yiwa baya jin mai ko? To ana nande ana ta ƙoƙari. Ina ganin unguwarmu tana da kyau sosai domin rayuwa ta ta yau da kullum da kuma domin san aiki mai kyau kamar ni tana bani, tana bani kwanciyar hankali da damar tunani mai kyau don in mayar da hankali ga aikina da yake gabana. A takaice ina jin daɗi da unguwarmu da muke zaune. Tana taimaka mini wajen samun daidaito tsakanin aiki da rayuwata ta yau da kullum kuma ina fatan in ci gaba da zama a irin wannan yanayi mai kyau yayin da nake ci gaba a wannan ma'aikata mai daraja mai albarka. Sannan kuma muhimman abubuwa da ba za a manta da su ba shine, eh, kamar wutar lantarki ana samunsa kusan kodayaushe to. Hatta irin kampanoni ƙanana na masana'antu wanda suke sarrafa shinkafa suna zuwa suna buɗe kampanoni a unguwarmu sakamakon wannan wutar. Sannan kuma akwai manya manyan kyamis saboda sayan ƙwayoyi ga marasa lafiya. Haka kuma yanar gizo tana da ƙarfi a wannan unguwar. To shi ma didde yana ƙara kwantar mana da hankali sosai sosai a wannan unguwar tamu. Sannan kuma gwamnati a kullum in ta tashi kula da abubuwan da ya sha fi ci gaba ko gina banɗakai na bakin hanya ko kuma banɗakai na cikin makarantun yara, to ba ta mantawa da mu. Tana iya ƙoƙarinta ta ga ta kawo mana ko da guda ɗaya ne ko biyu. Da haka dai muna cikin farin ciki sosai a wannan unguwar tamu sai dai mu ce Allah ya ƙara mana farin ciki ya bar ƙauna tsakanin su wannan maƙwota da suke zaune a wannan unguwar. Kawai shi ne abin da zan iya cewa dangane da wannan tambayar da aka yi mini.

Menene yake sa kayi dariya? To na ji daɗin wannan tambaya. Cabn aka sari de wannan ita ce tambayar da ake yi wa mutane a hira a wurin aiki a Najeriya musamman kampanoni masu zaman kansu, NGOs, banki ko wuraren da suke son ganin sense of humor, positive personalities da emotional intelligence na mutum duk suna tambaya irin wannan. Wallahi dariya ai yana ɗaya daga cikin abubuwan da na fi so a rayuwa. Saboda yana sa ni jin daɗi da nishaɗi. So kuma sannan yana sani in gudanar da rayuwata a kullum cikin sauki kuma yana taimaka mini wajen jure wahaloli. Abubuwan da suke sa ni yin dariya sosai suna da yawa amma ina son in fara da abin da yafi sa ni dariya dagaske. Yara ƙanana da abokan hulɗa na gida. Misali 'ya'yan 'yan uwana ko 'ya'yan abokai idan suka yi wani abu na ban mamaki ko suka faɗi wani abu da basu ji dagaske ba sai naji dariya. Har naji daɗi hahaha kamar yaron daya ce "Uncle, uncle kai kamar kaji daɗi da yunwa kamar kifi a cikin ruwa" ko kuma yarinya ƙarama da ta ce "ina son ka saboda kana da ƙyau kamar batir" waɗannan kalmomin dai masu sauƙi da tsafta suna sa ni dariya sosai saboda suna nuna rashin waye wa amma kuma gaskiya ba su da mugunta kuma suna, suna tuna mini cewa rayuwa tana da sauƙi idan mutum ya kalli ta da kyau. Har ila yau abokan hulɗa na suna sa ni dariya sosai musamman idan, musamman idan muna zaune muna zance game da abubuwan da suka faru a baya ko kuma irin wani yanayi da muka shiga a wurin aiki. To irin light teasing ɗinnan dai da juna ba tare da cutar wa ba haka. Ina son irin dariyar da take fito ba daga irin clever worldplay ko kuma wani observing abubuwa yau da kullum da banƙyama kamar ganin mutum yana ƙoƙarin yin wani abu da ya ƙasa amma yana yin shi da tsauri sai sai, sai yaji dariya a hankali. A taƙaice menene yake sa ni in dariya shine abubuwan da suke nuna mutuntaka, tsafta da sauƙin rayuwa a cikin mutane. Wannan yana taimaka mini sosai a wurin aiki saboda ina iya yin dariya da abokan aiki, ina rage tashin hankali kuma ina, kuma ina samun cigaba tare da farin ciki da haɗin kai. Sannan kuma ina fatan zan iya kawo wannan farin ciki da sauƙi cikin zuciya ta zuwa ga waɗannan ƙungiya mai kyau. To a taƙaice ce dai ina ga duk wanda ma ya kasance bai san abunda yake sa shi dariya ba to yana cikin wani damuwa gaskiya. Dariya na fi zuwa, ya fi zuwa idan naga mutane suna yin abubuwa masu ban dariya, eh ba da gangan ba kuma kamar yara ko abokai suna zance. Ina son irin dariyar da take nuna farin ciki da sauƙin zuciya kuma ina ganin tana da muhimmanci a wurin aiki don haɗin kai da rage damuwa. To ina ga, iya bayanin da zan iya yi kenan anan.

Wane, wane irin wasa kake fi so? To, nagode da wannan tambaya. Wasa shine ɗaya daga cikin abubuwan da na fi so a rayuwa saboda yana taimaka mini wajen motsa jiki, rage damuwa daga aiki kuma yana sa ni jin daɗi da haɗin kai da mutane. Bana son wasa kawai don gasa, bawai don gasa ba amma don fa'idojin da yake kawo wa a rayuwa ta yau da kullum, shiyasa nake son wasa. Wasan na farko shine ƙwallon ƙafa, wato football. Wannan shine wasa na, da na fi so saboda shine wasan da al'ummar Najeriya da ma duniya baki ɗaya a kullum su, su ke buga kuma su ke so. Ina wasa da abokai ko ƙungiyarmu a ƙaramin filin wasa na unguwarmu ko a wani local club a nan dai garin da nake zaune wa to, garin zo ka zauna ya fi daɗi. Kamar a can German Park ko kuma Gwarin Zau Park, duk dai muna zuwa mu buga wasan ƙwallon ƙafa. Ina son shi ne saboda yana koyar da ni wato haɗin kai da juna wato teamwork kamar yadda a ake buƙata a wurin aiki tare da abokan aiki don samun cin nasara. Misali, wata rana, ranar Lahadi mun yi gasa da wani ƙungiya na makwabciya haka nan kuma mun ci saboda mun yi magana da juna da kyau a lokacin wahala. Wannan ya sa ni koyi yadda ake jurewa tashin hankali da yin amfani da ƙarfin juna. Sannan table tennis ko badminton waɗannan wasanni na fi so a cikin gida yafi sauƙi. A ofis na baya muna yin su a lokacin hutun rana kuma yana da kyau sosai don rage damuwa da sauƙin tunani. Yana sa ni jin cewa ina motsa jiki ba tare da gajiya ba kuma ina koyi, ina koyon strategy da sauƙi da kuma abubuwa masu amfani a aikin banki ko kuma a ofis. Sannan kuma ina buga wasan chess. Kuma wasan chess yana taimaka min sosai wurin koyon focus wato mai da hankali aka abu ko kuma strategy wato salo da gudanar da al'amura na a wurin aiki ko kuma a gida da rayuwata ta yau da kullum. Har ila yau ina son jogin ko wokin a da safiya ko da yamma a hanya mai kyau kamar a wannan unguwar Tamu ta Federal Locust. Wannan shine wasa na mutum don kula da lafiya da tunani. Bayan jogin ina iya cewa hankali na ya, ya kwanta kuma ina iya mayar da hankali na ga aiki tare da ƙarfi. A takaice wasanni suna taimaka mini wajen samun daidaiton rayuwa tsakanin aiki da hutawa. Sannan kuma suna koyar, suna koyar da son juna da muhimmancin aiki tare wato teamwork da kuma discipline da kuma jin daɗi. Ina fatan zan iya haɗa wasanni da abokan aiki a nan domin mu ƙarfafa haɗin kai mu kuma mu yi aiki da ƙarfi a lokacin da muke cikin tashin hankali. To wannan sannan kuma a takaice dai wannan ina ga shi ne ma bayanin da zan iya yi. Kan wannan tambayar da aka mun wasan da nafi so.

Ina kake son ciyad da hutu? To, na gode sosai don tambaya da kai man. Hutu shine lokacin mai muhimmanci a rayuwata saboda yana taimaka min wurin recharging wato wurin inganta ƙarfina da kuma samun sabon ƙarfi don kuma aiki da ƙarfi kuma da hankali. Bana son yin hutu ba tare da shir, i ba amma ina son yin shi cikin sauƙi na jin daɗi. Yawanci lokacin hutu na fi son in ciyad da shi da iyali da ƴan uwa. Misali, idan hutu ya yi tsayi kamar Eid ko na Kirsimeti, hakan nan ina iya zuwa gida a kamar su irin garin Kabo ko Wadaɗi da kuma Daka Tsalle ko kuma in je Gombe ko in je Adamawa. Ko wani lokaci ma har Maiduguri ina iya sha don ganin iyali. Sannan kuma a zauna tare, a ci abinci tare da kuma tattaunawa game da abin da ya shafi rayuwar juna. Wannan yana sa ni jin daɗi sosai saboda yana ƙarfafa haɗin kai, yana ƙarfafa haɗin gwiwa da iyali kuma yana tunamin da bishe nan. Idan hutu ya kasance ɗan gajere ne kamar weekend ko public holiday, ina son yin abubuwa masu sauƙi. Misali a garin Abuja, zuwa wurin shaƙatawa kamar Millennium Park ko wani park da yake bayan ugwanmu nan don motsa jiki ko tafiye tare da abokai ko kallon fim a gidajensu ko karanta littafi mai kyau. Wani lokaci ina son yin small local travel ma zuwa ko Yankari Game Reserve ko Obudu Park ko kuma Gashaka Game Reserve idan akwai dama kenan. Domin ganin sabbin wurare yana sa hankalina ya kwanta da kuma samun sabbin ra'ayoyi da zan gudanar a rayuwa. Bana son hutu ya zama kawai barci ko kallon waya kullum. Ina son ya kasance cike da abubuwa da suke sa ni farin ciki kuma suke taimaka mini wajen samun daidaito tsakanin aiki da rayuwata ta sirri. Bayan hutu ina son koma aiki da sabon ƙarfi, ƙarin hankali da kuma sha'awar cimma burin kun ehh ƙungiyar. Ina fatan zan iya ci gaba da wannan daidaito yayin da nai nake aiki a nan domin ina ganin shi yana taimakawa wajen samun nasara mai ɗorewa aiki da rayuwa gaba ɗaya. To, ina son ciyad da hutu da iyali, zuwa gida, cin abinci tare da motsa jiki ko tafiya a wurin shaƙatawa. Wannan yana sa ni in samu sabon ƙarfi da kuma aiki cikin ƙarfi. A takai ce wannan shine iya bayanin da zan iya yi kenan abin da ya shafi yadda nake son ciyad da hutuna.

Yaya kake son zama? Da farko dai, inda nake son zama sunana, ahhh, ni 'yan fisan yana da mai airdrop ni dan jahar Gombe ne sannan kuma ina zaune a garin Abuja. Na yi karatun digiri na farko a Jami'ar Bayero da ke jahar Kano, inda, ahhh, na yi digiri na na biyu a Jami'ar Abuja a Computer Science inda na kammala a shekara ta dubu biyu da sha biyar tare da CGPA na wanda aƙalla na samu Second Class Upper. Bayan, bayan haka kuma na yi shekara huɗu ina aiki a kamfanin da ya shafi sarrafa, ahhh, wato eCommerce wato kasuwar yanar gizo inda na kasance Senior Supervisor a wurin aikina na baya kuma na koyar a wata makaranta mai suna Al-Fatan da ke nan garin Kano. Ita ma wata Secondary School ce. Na yi aiki kuma sannan a gidan a matsayin, ahhh, na yi aiki sannan kuma a matsayin Facilitator a makarantar da take koyar da kwamfuta na himma kwaleji ma a nan unguwar Sharaɗa da ke garin Kano, inda na koyi sarrafa abokan, inda na koyi sarrafa, ahhh, sarrafa na'urorin kwamfuta da kuma manhaja daban daban wanda su ke taimakawa wurin cinikayya da kuma al'amuran yau da kullum. To sannan kuma akwai abubuwa da na fi son bayyanawa a kaina da su, su ne ni mutum ne mai ƙoƙari da himma wato hard work and dedicated person. Ina son ganin aiki ya, ya ƙare da nasara. Mai kyakkyawan sadarwa ne kuma ni wato good communicator. Ina iya bayyana ra'ayi da sauri da kuma sauraron wasu da kuma mai son haɗin gwiwa ne wato teamwork player ne. Ina jin daɗin lokacin da muke aiki tare don cimma nasara gaba ɗaya. A misali, a aikina na baya mun yi nasara wajen inganta sabbi ga, ga abokan ciniki ta hanyar haɗin kai, saɗin da ya samu, mun samu ƙarin yabo daga shugabanni mu. A taƙaice ma dai ni mutum ne mai son koyon sabbin abubuwa kullum, mai son cimma burin ƙungiya ne kuma ina ganin wannan matsayi, ahhh, wannan kamfanin namu zai bani dama mai kyau don amfani da ƙwarewata da kuma ci gaba a fannin abin da ya shafi kwamfuta. Ina farin ciki sosai na wannan dama kuma ina fatan zan iya ba da gudummawa mai kyau ga ƙungiyar tamu. To a taƙaice dai wannan shi ne bayanin da zan yi a kan yadda nake so na zama. Kuma na, kuma a ƙarshe akwai abin da na so manta ni mutum ne mai son research, ina son yin bincike akan abubuwa kuma ni mutum ne mai himma, mai son koyo kuma ko da kuwa yana da wahala abun kuma ni mutum ne mai son haɗin gwiwa a cikin al'amurana. To na ji daɗi da gaske na ji daɗi ƙwarai da gaske da wannan bayani da na yi muku. Kuma ina fatan ko da gaba an mun tambaya makamancin hakan zan bada bayani fiye da wannan ma don mun gamsar daku wurin yin bayani na.

Kana karatu kafin ka kwana? Eh wallahi ina son karatu kafin na kwana sosai. Ko shine ɗaya daga cikin abubuwan da na fi yi kullum kafin in yi barci. Bana son kwana da waya ko kallon fim, saboda ina ganin shi yana cutar da barcina mai kyau. Sai dai in yi karatu na minti sha biyar zuwa talatin kafin kashe haske. Yawanci ina karatun littafi ne mai ilimi ko motivational kamar Atomic Habits na James Clear ko The 4-Hour Workweek na Robert Kiyosaki ko kuma littafi da suke magana game da kasuwanci da kuma ci gaban mutum. Idan na ji ina son abin da zai sani shaƙata wa, ina karanta Nobel mai sauƙi ko short stories na ƙasarmu Najeriya kamar na Chimamanda ko kuma Abubakar Ladan ko wasu marubuta namu na gida. Wani lokaci ina iya karanta Kur'ani ko Bible ma ina iya karantawa don samun kwanciyar hankali a zuciya kafin barci. Wannan al'ada na karatu tana taimaka mini sosai. Yana sa hankalina ya kwanta daga damuwar rana, yana rage tashin hankali kuma yana sani in yi barci da sauri, da kyau da natsuwa. Bayan haka ina farkawa da sabon ƙarfi, da kuzari da kuma hankali mai kyau don fara aiki a wannan rana. Misali, a kwanan nan na karanta wani babi game da yadda ake sarrafa lokaci kuma na yi amfani da shi. Sannan ya taimaka min awurin aikina, ya sa ni na fi tsara ayyuka da kyau akan kowa awurin aikin. A takaice, karatu kafin kwana ba wai kawai abin jin daɗi bane a gareni harma shine hanya mai, mai kyau don inganta kaina da samun barci mai kyau. Yanzu misali, kamar yanda nake yin karatu kullum kafin na kwana, aƙalla ina yin karatu sau ɗari uku da sittin da biyar a shekara. To kuma aƙalla kullum ina karanta shafi ɗaya ne. To kun ga aƙalla in, idan dai ina da littafi mai shafi ɗari uku da sittin, to ina karanta shi a cikin shekara kenan. Kuma irin mai littafi shafi ɗari da kadan ne, ina iya karanta littafi har guda uku ma a shekara. To wannan baƙara min nasara yake bani ba sosai. Sannan kuma, ah, ina fatan zan iya ci gaba da wannan ɗabi'ata domin ya ƙara man nasara, domin kuma in na shiga damuwa taimaka man wurin yaye wannan damuwar. Sannan, ah, takaice kuma ina son karatu kafin na kwana. Yawanci littafi na ilimi ko motivational shine yafi, shiga raina. Sannan muhimman abubuwan da nake son faɗa kafin na kwanta shine idan na karanta sosai kafin na kwana, na fi rikewa. Kuma karatun baya ɓata a wurina da garaje. Sannan kuma ina sauraron Kur'ani ko podcast shima ma duka haka nan dai kafin na kwanta. To indai na karanta Kur'ani to bana ma makara in na zo tashi musamman ma. Shine kasance abin na ƙarshe wanda ina karanta sai barci. To wannan iya bayanin da zan iya yi kenan a dangane da abin da ya shafi karatu kafin na kwana.

Kana rera waƙa lokacin wanka? Eh ƙwarai kuwa, ina rera waƙa lokacin wanka sosai. Kuma shi ne ɗaya daga cikin abubuwan da na fi jin daɗi a safiya ko da yamma. Bana yin shi da gangan domin in zama singer ba. Amma lokacin da ba ruwa ke zuba, lokacin da ba ruwa yake zuba a jikina, sai a hankalina ya shigo wani yanayi na jin daɗi ba komai ba ne ba. Sai na fara rera waƙa ba tare da tunani ba. Yawanci ina rera waƙoƙin Afrobeat ne ko kuma waƙoƙin yabon Manzon Allah a haƙadai da nafi so. Afro ko kuma waƙoƙin Hausa irin su Mamman Shata, su Alan Waƙa ko kuma Burna Boy ta ƴan Najeriya da kuma waƙoƙin su P-Square ma har da 2face. To, eh ko wani lokaci ina rera su da ƙarfi har in ji kamar ina kan ma stage ne ina performance. Kuma ina jin dadi har da kai na saboda murya ta ba ta da kyau, ba ta da wani daɗi sosai amma ina jin daɗin haka. Misali, kwanan nan lokacin da nake wanka na ji wani ƙaramin abu a zuciya sai na fara rera waƙar Ojuelegba kuma dama ita Ojuelegba tana taron abubuwa da yawa na Wizkid da ake sa eh Me and Siri we dey hustle money. Eh Ojuelegba Me and Siri yawwa wannan waƙar ɗai ta Wizkid tana da ƙarin vibes ni da kai na sai na ji kamar na sake samun ƙarfi a wannan ranan. Wannan yana taimaka mini sosai wajen rage damuwa daga aiki ko tunani mai yawa. Kuma yana sani in fara, in fara ranar da farin ciki da kuma positive vibes na energy. A taƙaice, rera waƙa lokacin da nake wanka ba wai kawai abin jin daɗi bane, yana sani in manta da manya manyan damuwowi na.

Yaya kake bikin ranar haihuwarka? Wallahi ranar haihuwa ta Rana ce, ɗan Rana ce dabanci da bazan taba mantawa da ita ba. Tana ɗaya daga cikin ranaku mafi kyau, mafi girma a cikin kowace shekara kuma ina son bikinta a cikin farin ciki da godiya ga Allah Subahanahu wa Ta'ala da kuma mutanen da ke rayuwata. Bana son yin babban biki mai tsada ko extra, baga wa to almubazzaranci kenan amma ina son yin shi cikin sauƙi amma mai ma'ana kuma da abin tunawa. Yawan ci ina fara da sallah ko addu'a da safe don godiya ga Allah saboda wannan shekara mai kyau sannan ina iya yin small gazarin, sannan kuma ina iya yin small gazarin tare da iyali da abokan hulɗa na kusa a gida ko a wani ɗan rastoran mai sauƙi a nan Abuja kamar ko a nan Garkituwa ko Tantalizer ko kuma dai Chicken Republic nan Wuse 2. Muna cin abinci mai daɗi kamar su jollof rice, fried rice, chicken pepper da cake tare da candle. Ina busa candle tare da yin murnar shekara mai zuwa. Misali, a bikin haihuwata na kwanan nan mun yi small party a gida don yatta giza. Iyali sun zo mun yi dariya da zance game da abubuwan da suka faru a shekara. Mun rera waƙoƙin murna kuma mun yi hotuna tare da wasu abokai suna kawo ƙaramin kyaututtuka ko kawai su zo su taya mu jin daɗi tare da mu. Shi ne abin da yafi muhimmanci a gareni ba adadin mutane ko tsada ba. Wani lokaci kuma sun yin outdoor kamar zuwa wani wurin shaƙata kamar Millennium Park ko Jabi Lake don motsa jiki da shaƙata tare da abokai. Abin da yafi sani yin jin daɗi shine ganin mutanen da suke son ni tare da su kuma wannan yana sani in yi godiya sosai ga rayuwa. Bayan haka ina komawa aiki da sabon ƙarfi da farin ciki kuma ina son kawo wannan positive vibes and energy zuwa ma'aikatar mu domin ina ganin mutum mai godiya da farin ciki yana iya sa ofis ta fi daɗi da haɗin kai. A takaice bikin ranar haihuwa ta Rana ce a gareni shine lokacin godiya, haɗin gwiwa da iyali da abokan aiki da na gida da kuma tunani game da abubuwan alheri da suka faru na farin ciki da na bakin ciki da na kurakurai inda za a gyara. Ina fatan zan iya ci gaba da wannan al'ada mai kyau yayin da nake aiki a nan domin yana taimaka mini wajen samun daidaito tsakanin aiki da rayuwa ta ta sirri. So wannan abin kuma na faru shi ne tun ina ƙarami shi wannan bikin ranar haihuwa ta tun ban fi ƙalla ɗan shekara goma ba. Lokacin mahaifiyata za ta dafa mun abinci ta haɗa mun drinks don gayyato abokaina sannan mu zo muyi birthday party mu yanka cake mu ci mu ƙoshi mu sha muyi annashuwa mu gode Allah sannan wasu har su ɗan zo mun da ƴan canji wanda za su bani tayani farin ciki. Bana mantawa da wannan sannan kuma ina fatan Allah ya ƙaro mini shekaru masu yawa masu albarka don mu ci gaba da gudanar da wannan bikin ranar haihuwar dawa.

Nawa ne yawan danginku a gida? Na gode sosai da wannan tambaya da aka yi. A gida muna da mutane aƙalla mutum goma sha biyu. Muna da iyaye biyu da 'yan'uwa, ah, guda goma, sannan maza uku, mata bakwai. Sannan kuma yanzu muna zaune tare da su a nan Abuja. A wani lokaci ma akwai ɗan ƙaramin dangin da ke zaune tare da mu kamar kakanninmu ko ƴan'uwanmu da ke karatu. Kuma muna tare da su a gidan. Aƙalla su ma sun kai mutum uku. Iyali na yana da muhimmanci sosai a gare ni. Shi ne tushena kuma suna taimaka mini wajen samun ƙarfi da shawarci gaba. Misali, muna yin zance kullum game da abubuwan da suka faru a rana. Muna taimakon juna lokacin buƙata kamar tallafin makaranta ko abinci kuma muna yi wa juna addu'a don nasara. Wannan yana sani jin godiya da farin ciki a yau da kullum. Kuma yana ƙarfafa min, yana ƙarfafa yardar in yi aiki tukuru don in iya taimaka musu da kyau. Ba ma dan babban gida man yaba kamar wasu gidaje a arewa ko kudu amma mun ji daɗi da haɗin gwiwa da kuma ƙaunar da ke tsakaninmu. Wannan al'ada ta iyali tana taimaka mini wajen daidaita rayuwa da sirrin da aiki. Ina iya mayar da hankali ga aiki da kyau saboda ina da goyon baya daga gida kuma ina zuwa ofis da farin ciki da sha'awar yin abin da zai sa su ji daɗi. A takaice yawan dangin mu, ah, a takaice mun kai mutum sha bakwai, eh, sha shida a gida, sha bakwai dai hadda maigadi. Ma ina iya ganin a matsin albarka, ina iya ganin wannan yawan a matsayin albarka. iNa fatan zan iya ci gaba da wannan haɗin gwiwa yayin da nake aiki a nan domin mutum mai goyon bayan iyali yana iya zama mai amfani sosai a ƙungiya kuma a cikin al'umma gaba ɗaya. To, ah, idan, eh, eh, shine dai ma dai kawai takaice iya bayanin da zan yi akan abin da yashi fi yawanmu na iyali.

Yaya kuke aiki tare da ƙungiyar? Na gode sosai da wannan tambaya saboda ina ganin aiki tare da ƙungiya shine mabuɗin nasara a yawancin wurare. Shine abin da na fi so a rayuwa ta ta aikin. Na aiki tare da ƙungiya ta hanyar farko yin saurare da kyau ga ra'ayoyin wasu sannan in bayyana ra'ayina cikin girmamawa da kyau. Ina son mu yi magana a fili game da abubuwan da muke bukata wato mun sharing tasks and ideas. Bisa ƙarfin kowane mutum kuma mu taimaki juna lokacin da wani ya fuskanci matsala. Bana son in yi kawai abin da ban sani ba amma ina son mu cigaba tare da haɗin gwiwa ne duk abin da zai yi misali. A aiki na na baya a kamfanin eh Alfatan da na yi. Muna da wani project na inganta sabis ga abokan cinikayyanmu wanda ya buƙaci dukkanmu mu yi aiki tare da ehm tare a cikin wata guda kawai. Ina yin mun fuskanci yawan ahh bayanai na matsala daga abokan ciniki game da jinkiri. Dole ne mu rage shi daga kashi arba'in. Na yi magana da ƙungiyar mu rarraba ayyukan mu. Wasu suna follow up calls, wasu suna data analysis, ni kuma na taimakawa wajen training sabbin ma'aikata kan customer handling. Mun yi weekly meetings don sharing updates da su issues nan da nan. Result mun rage complaint daga kashi hamsin da biyar a cikin wata. Ma shugabannin mu suka yaba mana da ayyukan da muka yi da kuma haɗin gwiwa da muka samu. Wani lokaci akwai ra'ayi daban daban amma ina son mu yi tattauna cikin girmamawa, mu ja in kowane mutum sannan mu zaɓi mafi kyau da dacewa ga ƙungiyar gaba ɗaya. Wannan ya sa ni na koyi yadda ake jure wahala da kuma samun nasara a tare gaba ɗaya. A takaice ina ganin kaina a matsayin mutum mai son haɗin gwiwa, mai saurare, mai taimakon wasu kuma mai son ganin dukkanmu mun cigaba tare. Ina farin ciki sosai da wannan dama a kamfanin mu na Alfatan da suka bani saboda na ji cewa ƙungiyar mu tana da ƙyakkyawar al'ada ta teamwork da kuma haɗin kai. Kuma ina son in zama ɓangare na ita wannan ƙungiya don mu ci gaba tare, mu sami nasara tare mai yawa kuma mu gudu tare mu tsira tare. To wannan shine iya bayanin da zan iya kenan dangane da yadda muke gudanar da ayyuka na ƙungiyar mu.

Kana kare wayarka daga ƙwayar cuta? Eh wallahi ina kare wayata daga ƙwayar cuta sosai ma kuwa. Saboda na san cewa waya a yau ita ce babban hanyar da ake yiwa mutane satar bayanai, phishing, scamming ko malware musamman a Najeriya inda fake SMS daga bankin ko pry suke yawaita shigowa mutane. Da farko ina tabbatar da cewa wayar wayata ako yaushe tana, tana zama updated wato OS ko kuma Android duka yana updating ɗinsu. Duk app ɗin na update ɗin nan da nan, ina zuwa in danna. Saboda updates suna kawo security patches waɗanda ke rufe holes da hackers ke amfani da su. Ina yin checks don accepting system update. Na biyu ba na sauƙar da app daga waje sai daga Google Play Store ko App Store idan iPhone ne. Ina karanta review permissions da developers comment kafin nayi installing. Idan app ya ci yana buƙatar permission marasa dacewa kamar flashlight app yana son access ga contact ko microphone ba na installing ɗinshi. Na uku ina amfani da strong screen lock, PIN mai tsayi ko biometric kamar fingerprint ko face ID ko voice recognition. Kuma ina kunna two factor recognitions. Sannan kuma a duk akawun na muhimmanci kamar email, bank app da social media ina sa musu 2FA. Wannan yana sa ko da sun sa su ba za su iya shiga ba. Har sai suna da 2FA ɗina. Har ila yau ba na danna links a SMS ko WhatsApp idan ba na san daga ina ya fito ba. Sannan misali kwanan nan na ji SMS daga MTN yana cewa ka danna nan don free data. Na gane scam SMS ne saboda ba shi da sunan aiki na gaske sai na yi delete. Ina nan kuma amfani da antivirus. Ina, ina amfani da antivirus mai kyau kamar su Bitdefender, su Avast, su McAfee duka ina da free versions ɗinsu. Don scam lokaci, lokaci ina yin shi saboda in akwai virus ma zai magance shi. To a ƙarshe ina yin amfani da public WiFi kamar a coffee shop ko airport. Ina yi amfani da VPN don encryption traffic ɗina domin kar ayi min man in the middle attack wato a yi min kutse kenan dan na je na yi connecting da WiFi wanda yake na jama'a ne. Wannan duk yana taimaka mini wurin rage haɗari sosai kuma yana sa ni in ji daɗi da kwanciyar hankali musamman lokacin da nake aiki da sensitive data ko abokan ciniki ina ganin shi a matsayin alhakin mutum ne mai hankali a zamanin nan da muke ciki na technology, na digital technology kuma ina fatan zan iya kawo wannan awareness ɗin da discipline ɗin zuwa wannan ƙungiya mai kyau. To a takaice dai wan iya bayanin da zan yi kenan a kan abin da ya shafi, shi wannan cutar waya da kuma hanyoyin da nake bi domin magance shi. Huda kuwa hakan ta kasance.